Kana duban kalanda kullum? Eh ƙwarai da gaske. Ina duba kalanda kullum saboda ganin kwanakin karshen mako da karshen wata. Duba kalanda kullum yana da mahimmanci a tattare ga ɗan adam, domin akwai abubuwa na ilmantuwa da nishaɗantuwa. Duba kalanda kullum ya kama ni dole saboda ina da ayukan da ya kamata in yi.

Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Ma sha Allahu. Ina shaƙatawa a lokacin hutu a bakin ruwa da guri mai iska sannan da bakin ruwa musamman yana da daɗin hutawa ga 'yan mata, ga furanni, ga bishiyoyi da sauran kayan alatu. Ina shaƙatawa da 'yan mata da sauran abubuwa. Ina jin daɗin rayuwata musamman in nawa reni kaɗai.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Yaya kake magance damuwa a aiki? Yaya kake magance damuwa a aiki? To in na samu damuwa a aikina ina tsayawa in nazarinta kahin yanke hukunci. Domin ita damuwa ba'a yanke hukunci a lokacin da kake cikin ɓacin rai. Ka tsaya ka tattauna magana ka duba matsala sannan ka yanke hukunci yana da matuƙar amfani. Damuwa ta damuwa ce amma ka tsaya ka yi nazari in sha Allahu zaka ga matsalar da muhimmanci.